Gaskiya dai ni ina biyan kuɗi ta waya sosai. Dan kowane kuɗi ma da za a tura mun ta waya ake tura mun. Ta waya nake yin kome da kome, abin da ya sa ta waya nake biya kowane kuɗi da nake da shi. Ta waya nake biyan kome da nayi.